Ina fi kuzari da safe ko da yamma? A gaskiya ina fi kuzari da sape, saboda sapiya ita ce parkon rana wanda mutum zai shirya ya yi aiki. Farko idan na tashi da sape, zan yi atisayi idan motsa jikina kaɗan. Bayan na motsa jikina, sannan kuma zan yi wanka. Bayan na yi wanka, zan ci abincin karin kumallo. So da sapiya na tashi akwai kuzari a jikina saboda. Ina motsa jiki. Sannan gajiya ta tafi wadda akayi aiki jiya. Sannan rana ce wadda za'a fara aiki. Tu yanda mutum idan ya fito ya san cewa akwai kuzari a jikin shi. Haka ita ma da yamma nakan ji kuzari wani lokaci musamman idan aiki bai sha kai na sosai ba. Idan na dawo daga ofis da yamma nakan ɗan yi cin abinci, ɗan motsa jiki kaɗan, in yi wanka. Bayan na yi wanka kuma sai in ɗan pita. To wannan yanayin shi ma yana ɗan ƙara mun kuzari sosai. To duk da dai akwai bambanci tsakanin sape da yamma ɗin. To gaskiya nafi son safe da yamma. Kuzari ya ganganta daga yanayin aiki da ka samu kanka da shi a ciki ko kuma gajiyan da kake da shi. Wannan shi ne.

Wane launi idanunmu suke? Idanunmu suna da launi na fari da kuma baƙi. Farin baƙin kuma baƙi sosai, farin kuma ba fari sosai ba. Fari ne mai launin madara madara. Sannan idon yana kasancewa abu ne mai kyau kula da shi ta yanda za ka ga abun da kake son ka gani ko kuma ka kula da shi domin kada a samu damuwa. To idanunmu baƙi ne da kuma fari ba tare da kuma farin sosai ba. Baƙi amma ba baƙi wuluk sosai ba, yana da kore kore, yana da kuma shuɗe shuɗe a jikinsa.

Ina fison zama ko tsayuwa? A gaskiya, na fison zama akan tsayuwa domin zama zai taimaka mun ya dawo da lafiyar jikina, inda yake idan na gaji kasancewar aikina aiki ne na tsayuwa domin ina aiki a rundunar kiyaye haɗurra ta ƙasa wanda yawancin ayyukamu ana yansune a tsaye. To kasancewar ina yini a gurin aiki to na fison in zauna akan kujera ko akan shimfiɗa domin in miƙe ƙafafuwana jikina kuma ya samu sauƙi ba tare da ta damuwa ba. A takaice, na fison zama akan tsayuwa saboda tsayuwan ya zaman mana aikina kusan kullum ko da yaushe ina yi. Zama kuma ina yanshne domin in samu hutu, in samu natsuwa, in samu annashuwa kuma in samu farin ciki bayan dogon yinin da nayi. Ina yin aiki akan titi domin kiyaye rayukan al'umma da kuma dukiyoyinsu akan hanya.

Wane irin tsintsiya nake amfani da shi? Ina amfani da tsintsiya mai laushi wanda yake yana da sauƙin aiki ba mai wahala ba, ba mai ƙarfi sosai ba. Saboda tsintsiya mai laushi yana taimakawa wurin tsaftace ɗaki ba tare da saurin gajiya ba. Idan ka tashi da safe kafin ka fita wurin aiki, za ka share jikinka, za ka share ɗakinka saboda kasancewar tsafta abu ce mai kyau ga lafiya da kuma rayuwar ɗan adam. So tsintsiya mai laushi tana taimakawa wurin yin aiki ba tare da gajiya da wuri ba. Sannan tana taimakawa wurin share cikin ɗaki da kujeri har ma da gado. So gaba ɗaya tsintsiyar da na fi so shine tsintsiya mai laushi, tsintsiya ba tsintsiyar kwakwa ba, tsintsiya mai wahala, tsintsiya irin wannan namu na gargajiya na ƙasar Hausa wanda muke amfani da shi domin share ɗakunanmu da kuma wurin ibadunmu da kuma wurin ayyukamu.

Na fi son fanka ko AC? Eh, to gaskiya na fi son fanka akan AC. Dalili kuwa shine na ɗaya, kwanciyar hankali. Fanka ta fi kwanciyar hankali domin ko a ofis ko a kasuwa ne ko a shago ko kuma a gida, fanka tana taimakawa idan akwai zafi ka sami iska a irin yanayin da kake so ba tare da cutarwa ba. Saɓanin AC wanda yake saka mura ga 'yan su kuma yana saka su rashin lafiya. Sannan ina son fanka a lokacin da na fito daga wanka domin ina so in hure jikina kuma ba wani mummunan sanyi wanda zan iya tunkarar shi. Har kuma ina son fanka idan zan kwanta bacci da ni da iyalina cikin dare. Haka ina saka fanka a cikin shagona fiye da AC. Ina son fanka kuma a wurin aiki saboda tana taimaka mun wurin in samu aikina a yi natsuwa ba tare da gajiya ba. Saɓanin idan na saka AC zai sa ni in ji bacci ko kuma in ji aikina ya gaji. To wannan zai taimaka mun sosai ba tare da bacci ba tare da gajiya ba. Sannan fanka idan na aje ta a lamba ɗaya ko lamba biyu zai taimaka. Gaba ɗaya na fi son fanka akan AC ko fanka ɗin ba mai cutarwa ba. Matsakaiciyar fanka wanda yake madaidaicin gudu, shi ba gudu sosai ba sannan kuma ba kuma baya gudu ba. Tsaka-tsaki. Wannan shine dalilin da yasa na fi son fanka akan AC.

Babban nasaran da na samu a gurin aiki shine kasancewa ta mai aiki a hukumar kiyaye hadurra ta ƙasa. So a matsayina na babban jami'i, na samu nasarori. Babban nasaran da na samu ita ce horaswa da nake ma yarana. Sannan suna kwaikwayo daga abin da na koya masu kuma suna kwarewa. Na biyu kuma ina farin ciki da babban nasaran da na samu, kasancewar mutanenmu a ƙasar Hausa ta sanadiyya ta, sun san dokokin tuƙi, sun san dokokin hanya. Sannan kuma suna da dabaru na kiyaye dukiyoyinsu da kuma ababen hawansu da rayukansu daga hatsarin hanya. Babban nasara ta biyu kuma shine yadda gwamnati take kashe kuɗi wurin siyo kayayyakin aiki da na horaswa. So ina farin ciki da wannan nasarar na cewa muna yin aiki da kayan da gwamnati take ba mu ba tare da wata matsala ba. Gabaɗaya, samu nasara a wurin aiki ya danganta daga natsuwarka, iliminka da hikimarka da kuma son cigabanka a gurin al'umma.

Ina son ɗaukar hotuna? Eh, ina son ɗaukar hotuna amma ba kowane lokaci ba. Domin ɗaukar hoto abu ne mai muhimmanci wanda zai taimaka maka a rayuwar ka domin ka tuna waɗansu ababe wa enda suka same ka. Amma gaba ɗaya hotunan da na fi son ɗauka sune hoton da muka taru a wurin aiki wurin horaswa ko kuma wurin ƙoƙarin ceton rayukan al'umma ko kuma dukiyoyin su. Sai kuma ayi hotuna lokacin biki. Nakan so hotuna lokacin biki domin mu aje shi saboda a adana shi domin tarihi dan wani lokaci za a ɗauko za a iya tunawa. Sannan ina son hotuna na bikin gargajiya ko bikin addini da ake yi a ƙasar Hausa wanda idan ɗauko shi na tuna shi zai taimaka min. Haka kuma ina son hotuna tare da iyalina da kuma yarana wanda zai taimaka musu ko bayan bani da rayuwa za su iya tuna waɗansu abubuwa wa'enda hoton ya ɗauka. Gaba ɗaya ɗaukar hoto ya danganta daga yanayin da mutum ya samu kan shi. Sannan hoto idan an ɗauke shi akan, wato idan an ɗauke shi akan hikima da ilimi da sanin ya kamata, to abu ne wanda zai taimaka domin aje tarihi domin gaba.

Wane launin tawada nake amfani da shi? Ina amfani da launin tawada baƙi ne. Kasancewar baƙin rubutu yana fitowa sosai a takarda, sai yanda duk wanda ya karanta zai fahimci saƙon da ake nufi. Dudda yake, wani lokaci muna amfani da tawada mai kore ko kuma mai shuɗi domin hitar da waɗansu bayanai waɗanda za su ƙayatar a kan takarda. Gaba ɗaya, tawada amfani da shi ya danganta daga yanayin rubutun da mutum zai yi a ofis ne ko kuma a gida ko kuma a kasuwa.

Wane shago ne ka ke zuwa? To ina son in tafi shagon da baya da cunkoso, wanda baya layi sosai kuma yana da kaya mai inganci kuma mai arha. Na fi son shago wanda zan je a karramani, a tare ni sannan kuma a girmama ni, a biya mun da bukatata ba tare da wata matsala ba. Ina son shago wanda yake kusa da gida, ba wanda yake da nesa ba. Sannan ina son zuwa shagon da yake da amfani, wanda yake da kaya mai inganci kuma wanda yake ba ni risiti idan na sayi kayayyaki, wanda kuma yana sauraron ƙorafina idan kaya bai gamsar dani ba. Wannan shine shagon da na fi zuwa. Amma kuma idan ban sami irin wanda na fi so ba, so ina zuwa daga nesa ko kuma kayan da yake yana da tsada ya danganta daga wane irin kaya zan saya sannan kuma lokaci nake son kayan ya zo a wurina. Idan ina buƙatar shi cikin gaggawa ne, to zan je shago mafi kusa kuma mai arha. Idan kuma ina son mai inganci mai tsada, to zan iya zuwa shago ko da akwai taro ko akwai cunkoso. Zan tsaya cikin natsuwa da kuma hikima in sayi abin da zan saya in tafi daga shagon.

Me nake yi da safiya lokacin da na farka? Farko lokacin dana farka ina farawa da addu'a, in yi ma Allah godiya, kasancewar ya tada ni da safiya cikin masu lafiya da kuma masu rayuwa. Bayan na gama gajeruwar addu'a, zan tafi in wanke bakina, in wanke fuska ta, in wanke jikina. Sannan in ɗan motsa jiki a cikin ɗaki, stretches, ko kuma in ɗan zagayo cikin gida ko kuma ta hanyar maƙwabta. Da na dawo zan samu shayi ko kuma ruwa mai ɗan ɗumi, kasancewar ta mutum wanda yake fama da rashin lafiya ta hawan jini. In sha shayi ko wani abin sha. Idan na sha se in tafi kuma in yi wanka. Bayan nayi wanka, na shafa man shafawa, na saka jikina, sai in zo in yi karin kumallo. Karin kumallo na duk abun da na samu ko ɗumame na tuwo ko shayi ko masa ko ƙosai da kunu ko kuma awara ko kuma soyayyen doya da ƙwai. Bayan nayi karin kumallo zan ɗauki-- zan tabbatar da cewa na shirya kayan aikina a cikin jakata. Daga abun da ya shafi takalmi, alƙalami, tawadiya da sauran kayan aiki sai in saka su a cikin jakata. Sannan in je in duba mota ko mashin wanda zan hau, in tabbatar da cewa akwai mai a ciki. Sannan kuma yana da lafiya, tayan shi akwai iska. Sannan kuma yana da lafiyan da zai iya kai ni ofis. Waƴannan sune tsare-tsaren ayyukan da nake yi da safiya lokacin da na farka. Shirye-shiryen zuwa safiya lokacin da farka ya danganta daga na yanda ka samu kanka. Sannan abu ne wanda yake da muhimmanci sosai ace an aikata shi cikin tsari da natsuwa da kuma sanin yanda ya kamata.

Ina zuwa gidan fim? Eh, ina zuwa gidan fim amma ba ko da yaushe ba, sai idan buƙata haka ta tasu. Kamar a ce za a yi ƙwallon ƙafa da Nigeria da wata ƙasa, su ba na sha'awar kallo a gida, ina so in tafi a gidan fim domin in zauna tare da ƴan uwa da kuma abokan arziki domin in ji ra'ayoyinsu. Kuma idan na je nakan samu guri in zauna, in ji ra'ayin mutum kafin in yanke nawa hukunci. Domin idan na zauna a gida ba zan samu nutsuwa kuma in samu kallo cikin yanayin da nake buƙata ba. Haka kuma idan akwai wani fim na tarihi ko kuma na kimiyyar fasaha, so ina ƙoƙari in je gidan fim domin in kalle shi da sauran jama'a a cikin taro domin a tattauna, a hitar da hikima da kuma fasahar da ke cikin wannan fim ɗin. Sabanin idan na zauna a gida ba zan iya ganin me yake faruwa ba. Haka kuma idan za a saka fim na tarihi wanda zai taimaki rayuwar mu, to nakan je domin in kalle shi tare da mutane domin in ji ra'ayoyinsu, in fahimci me suke nufi, ni ma in faɗi nawa ra'ayin ba tare da hatsaniya ba cikin hikima da ilimi da kuma fasaha. Haka idan za a saka fim wanda ya shafi ayyukana na jami'in tsaro, na kiyaye runduna wato hatsali domin kiyaye rayukan al'umma da kuma dukiyoyinsu a kan titi, nakan so in kalle su a cikin mutane domin in ji ra'ayoyinsu daban daban ta yanda idan naɗawa a wurin aiki zai taimaka mun domin in fahimci bayanan jama'a sai in kwatanta shi da nawa sai in hitar da wata matsaya ta yanda zai taimake ni. Gaba ɗaya zuwa gidan fim ba ko da yaushe ake zuwa ba sai idan abun ya taso kamawa take yi. To kuma ya danganta daga irin mutanen da nake sha'awar in zauna gidan fim da su. Ba na son ƙananan yara kuma ba na son tsofaffi. Ina so matasa wayanda suke da ilimi wayanda za su fahimci abun da fim ɗin yake ciki, su fitar da wani ilimi ko kuma wani saƙo wanda yake aikiwa domin mu tattauna da shi, mu fahimci juna domin a ƙara samun ilimi.

Ina jin kukan zakara da safe? Eh, ina jin kukan zakara da safe. Misalin ƙarfe huɗu zuwa ƙarfe biyar na safe. Kukan zakara abune mai mahimmanci a wurina, domin lokacin yake taimaka mani in tashi in fara shirye shiryen aiki a rana. Zan tashi in ɗora girkin abinci bayanna farka, nayi addu'a, na ɗan motsa ƙafafuwana kaɗan sai in fara dafa abinci. So idan zakara yayi kuka, lokacinne nake tuna cewa gari ya waye. In tashi ina da ƙoshin lafiya. Bayanna ɗora girki sannan in ɗauko jakata, in saka kayayyakin daya kamata ace nayi aiki dashi a rana, tunda kan sutura, takalma, hulan aiki, fitila da sauran wayansu ababe, waɗanda zasu taimaka mani a wurina. Gaba ɗaya kukan zakara abune mai mahimmanci amma idan mutum yayi amfani da fasaha da hikima da kuma baiwa da aminci dake cikin kukan zakara. Saboda kukan zakara abune mai mahimmanci ta yanda zaka fahimci rayuwa da kuma ɗaukan darasi daya kamata a cikin wannan kukan na zakara.

Ina riƙe lema lokacin ruwa. Eh, ina riƙe lema lokacin ruwa amma ba ko da yaushe ba. Kasancewa ta jami'i wanda yake aiki a hukuma, ko in ce rundunar kiyaye haɗurra ta ƙasa, muna amfani da rigar ruwa wanda ake kira da turancin raincoat. Raincoat yana taimaka mana ya kasance mun yi tsaye akan titi, domin kiyaye haɗurra da kuma ba da umarni akan hanya don guje wa cunkoson ababen hawa da kuma rashin ladabi da ɗa'a na direbobi da kuma sauran masu amfani da hanya. Ina riƙe lema idan bana cikin kayan aiki, domin in ƙara kaina daga ruwa. Kasancewar ruwa yana jika kuɗi, yana jika waya da kuma sutura na mutum idan ya saka shi. Sai dai kuma idan ruwa yana da ƙarfi sosai, yana zuwa to bana saka lema. Ina jira sai idan ruwan ya rage ƙarfi, ya kasance ruwa ne yayyafi ba mai ƙarfi sosai ba. Haka kuma idan ruwa ya zo da iska, bana amfani da lema. Saboda iska yana zuwa ya kakkarya lema, ta yadda ba za ka samu natsuwa ba. Gaba ɗaya amfani da lema ya danganta daga irin yanda yadda na samu kaina. Ƙila ina son in tafi kasuwa ko ina son in je gurin ibada, alhali kuma ana ruwan sama, so ina amfani da wannan domin in tabbatar da cewa lema ya taimake ni. Ba wai abu ne wanda zan ci, zan yi amfani da shi in ƙawa ko aro ba. Na ɗauki lema a matsayin abu wanda zai taimaka mun a rayuwata domin in gudanar da al'amurrana cikin sauƙi lokacin saukar ruwan sama. Amma ba mai ƙarfi ba, ruwa wanda yake mai sassaɓci sannan kuma babu iska a cikin shi, yana taimaka. Ina amfani da lema domin biyan buƙatun kaina da na iyali, da na iyalina da kuma na 'yan uwana. Haka zalika wurin aiki idan ya kasance babu raincoat, babu rigar ruwa kuma ana buƙatar taimako na ko kuma ana buƙatar in horas da yara a gurin aiki to ina amfani da ita in yi tsaye amma ba tare da na saka kayan sarki ba. Saboda idan an saka yunifom to ba a amfani da lema a ƙa'idar aikin namu.

Wane launi na fi so? Na fi son launin jajikin shuɗi, mai jikin sama wato sky blue. Wannan launi yana tunaman da na'imar Allah a doron ƙasa. Idan na ɗaga kaina na kalli sararin samaniya, na ga yanda kalan ta yake na shuɗi. Zan tabbatar da cewa wato abu al'ada da kuma yanayin zamantakewar ɗan adam, akwai izina, akwai kuma wa'azi da tunatarwa a cikin wannan launi. Kasan cewa nature ɗin abu ne wanda zaka kalle shi ka tabbatar da cewa akwai wanda ya yi shi, cewa mahalici shi ya halicci wannan. Sannan kalan yana tunatar da ni gida lokacin da muna yara, da safe idan mun fito muna ɗaga kai muna kallon sararin samaniya. To wannan launin na fusanshi saboda yana tunaman da abubuwa dama, yana tunaman da zamantakewa ta da iyayena da kuma iyalina da kuma ƴanuwana da kuma abokanina, dangi na wanda muka taso da su a gari ɗaya cikin aminci. Mukan kalla domin mu wa Allah godiya mu tabbatar da cewa wannan launi launi ne mai kyau. So launin da na fi so gaskiya shine launi na kalan sararin samaniya.

Menene abincin da naka ci da safiya? Abincin da nake ci da safiya abinci ne wanda yake da sauƙi ba mai nauyi sosai ba. Wani lokaci ina cin kunu da ƙosai da sukari ɗan kaɗan ko kuma shayi da madara ko da Lipton, sima da sukari ɗan kaɗan. Hadi da ƙaramin biredi da kuma dafaffen ƙwai guda ɗaya ko guda biyu. Haka kuma wani lokaci na kan ci shinkafa da miya da alayyafu ko kabeji da kuma kifi ɗan kaɗan. Domin kasancewa ta mutum mai hawan jini, mai kula da lafiyan shi kuma wanda yake aiki a hukumar kiyaye haɗurra ta ƙasa. So ina kulawa sosai game da abincin da nake ci da safe. So da safiya na fi son abinci marar nauyi wanda zai taimaka min in yi ni cikin ƙoshin lafiya ba tare da takurawa ta zuwa bayan gida ba ko kuma na gurbacewar ciki. So ina sha'awar abinci mai ruwa-ruwa wanda ba mai nauyi ba. Wani lokaci kuma soyayyan doya da ƙwai da kuma koko ko kuma kunu ɗan kaɗan ko kuma ruwan shayi ba madara da sukari ɗan kaɗan. Wani lokaci kuma ina son in ci ɗumammen tuwo na shinkafa da miyan alayyafu ba tare da gishiri ko kuma maiƙo yayiwa sosai ba don gudun cutarwa a gareni. Kasancewa ta mutum mai kula da lafiyarsa da hawan jini ba kuma mutum wanda yake da son ya ci abinci sosai ya ƙoshi ba. So gaba ɗaya cin abinci da safe ya kamata a ci a yin cikin tsari, ladabi, ilimi da kuma hikima domin guje wa abubuwan da za su, eh cutar da mutum ko kuma cutar da iyalinsa a lafiyarsa ko kuma ta shafi wurin aiki, ta shafi wurin aikinsa kenan ta shafi al'umma gaba ɗaya. Kasancewar aikina aiki ne na al'umma. So ina amfani da abinci mai sauƙin ci da safiya don gudun cinkoson yanayi ko kuma takurawa a lokacin gudanar da aikina ba tare da wata matsala.

Ina nake ajiye makullan mu? Ina ajiye makullan mu a wurare da dama. Idan a gida ne, ina ajiye shi a kan teburi ta yanda ba zai yi wahalan nema ba. Cikin sauƙi za'a ɗauke shi a buɗe ɗakuna ko a buɗe ɗakin ajiye kayayyaki ko ɗakin girke-girke. Idan kuma ina tafiya ne a ƙasa, so ina ajiyesu a cikin aljihu ne ta yanda ba zan manta ba idan na dawo daga ofis ko kuma daga kasuwa, cewa makulli yana a cikin aljihu na zan ɗauko shi in yi amfani da shi in buɗe ɗakuna ko kuma in buɗe ɗakin girke-girke ko ɗakin ajiye kayayyaki ko ɗakin karatu. Idan kuma a ofis ne, a cikin wurin aiki, so ina ajiye makulli na ne a kan tebur don kudin kada in manta idan zan tashi in fito daga ofis yana gabana ta yanda zan ɗauko shi kada in kulle ofis saboda jam lock ne, in fito in baro shi a ciki. So ina ajiyeshi a gabana, wani lokaci kuma ina saka shi a cikin aljihu na ta yanda ba zan manta ba cewa makulli yana a cikin aljihu na. Idan kuma na fita akan hanya ne wurin aiki, a matsayina na jami'i mai kula da kiyaye haɗurra da kuma kula da dokokin tuƙi a Najeriya, to idan ina aiki nakan ajiye shi a gurin yaro amintacce wanda na yardada shi ko kuma in saka shi a cikin mota ba tare da na kulle ba ko kuma wani lokaci in tafi da shi a cikin aljihu kada ya kasance na saka shi a mota kuma na manta na kulle motan in neme shi kuma in rasa, hakan zai bani wahala. Idan kuma na yi baƙi ne ina son in fita in raka su, so nakan jawo makullin sai in bar shi a jikin ƙofa idan na san cewa tafiyan ba zai yi tsayi sosai ba. Idan kuma ya kasance akwai horaswa ko kuma mun samu manyan baƙi ko kuma shugabanni na sun kira ni domin gabatar da wata takarda ko wata maƙala, to ina ajiye makullan mu a cikin jakata. Kasancewar jakar, jaka ce wadda me sauƙin ɗauka wadda nake yawo da ita domin in tabbatar da cewa komai yana a cikin jakar tare da makullai na ba tare da na salwantar da su ba. So muna ajiye-- ajiye makullai na ya danganta daga yanayin da na samu kaina. Idan kasuwa zan tafiya, a aljihu na, idan kuma gurin aiki ne a kan teburi, idan a gida ne a kan teburi, idan kuma ina cikin taro ne ko kuma na gabatar da takarda a cikin al'umma, so ina ajiye shi a cikin jaka. Wannan shine ajiye makullai ya danganta daga yanayin da ka samu kanka. Ajiye makullai na buƙatar natsuwa, tsafta da kuma ilimi. Kasancewar abu ne mai muhimmanci kada ka manta inda ka ajiye kuma kana son kai wani aiki cikin gaggawa kuma abin ba zai yiwu ba.

Ina saka turare kullum? Eh, ina saka turare kullum, musamman da safe idan na tashi zan tafi gurin aiki. Kasancewar aikina aiki ne wanda ya shafa al'umma. To bayan nayi wanka, na shafa mai shafawa, na saka kayana mai kyau, so za in shafa turare in, domin in tafi ofis. Haka idan na shiga ofis, na cire kayan gida, na saka yunifom. To yunifom ɗin dama a rataye yake a cikin ofis yana da tsafta to za in sha-- zan shafa turare ko in saka turare a kanshi kada in shiga cikin al'umma ina ɗoyi. Sai dai bani sa turare wanda yake mai ƙarfi sosai. Ta yanda mutane za su tsargu su gane cewa na sa turare wanda baya da ƙamshi sosai. Ina sa turare mai ƙanshi ƙasa ƙasa ta yanda jikina ko da nayi zufa, kasancewar aikina aiki ne wanda nake yi ne a rana. So mutane ba za su ji warin jikina ba sai dai ƙanshin turare. So wannan yana taimaka min sosai ta yanda zan yi aikina a cikin natsuwa ba tare da wata damuwa ba. Saka turare yana buƙatar hikima, adalci da kuma ilimi ta yanda mutum zai saka shi ba tare da ya samu wata damuwa.

Wane irin takalma nafi so? Ina so takalmin da nafiso shine takalmi mai sauƙi, wayanda baya su da nauyi kuma baya da wahalan sakawa kuma baya da halan wanke wa. Takalmi wanda aka yi shi da fata, wanda zai kasance a yi tafiyar da shi cikin ko wane irin yanayi, yanayin sanyi na daushi ruwa, yanayi na yashi ko kuma yanayi na abin da ya shafi akan kwalta. So gaba ɗaya saka takalmi mai kyau abu ne wanda zai taimaka maka domin ka yi tafiya cikin natsuwa da ilimi da kuma hikima ba tare da wata gajiyawa ba. Domin idan ka saka takalma wanda yake na da nauyi ba za ka iya tafiya mai yawa a cikinta ba. To kasancewa ta mutum mai yawan son tafiya a ƙasa, ina saka takalmina wanda yake ba su da wata damuwa.

Ina lulube da bargo. Eh, ina lulluɓe da bargo. Kasancewar bargo wata sutura ce wadda ke taimakawa ɗan adam domin ya ɗumama jikin shi lokacin sanyi. Ina lulluɓe da bargo musamman lokacin hunturu, lokacin da temperature take yin ƙasa sosai, ta yanda mutum ba zai iya a kwanta bacci ba tare da ya lulluɓe jikin shi ba. To bargo kuma tun da yana da kauri, zai taimakawa mutum, ya ɗan kawo mashi ɗumi-ɗumi, ya kawo mashi gumi. Ta wani lokaci kuma hada zufa ta yanda zaka ji dadin jikin ka. Sannan kuma lokacin saukar ruwan sama, ina lulluɓe da bargo. Idan akwai ruwa mai sanyi, nakan lulluɓe bargo har bacci ya ɗauke ni na wani lokaci in farko. Haka kuma wani lokaci idan aka yi ruwan sama aka ɗauke, to sai kaga sanyi ya biyo daga baya. To irin wannan lokacin kuma ina amfani da bargo domin in lulluɓe jikina kada in samu wata damuwa. Haka idan aka yi ruwa a maƙotan garuruwa, za ka ga sanyi ya huro. To irin wannan yanayi ko ka shiga cikin ɗaki ka lulluɓe da zane baya isa. Dole sai ka sa-- sai ka yi lulluɓe da bargo. Kuma lulluɓe da bargo yana taimakawa a samu natsuwa da kuma kwanciyar hankali da kuma annashuwa tare da iyali lokacin saukar ruwan sama ko hunturu ko kuma bayan an ɗauke ruwan sama. To lulluɓe da bargo mab-- aa lulluɓe da bargo abu ne wanda ya kamata a ce an yi shi cikin ilimi, natsuwa da kuma hikima. Ba ko da yaushe ya kamata a ce a lulluɓe da bargo ba. Sai dai idan akwai buƙatar haka ta tasu kamar yanda na faɗa lokacin sanyi, lokacin saukar ruwan sama, bayan an kammala ruwan sama ko kuma idan an yi ruwan sama a maƙotan garuruwa lokacin da sanyi zai huro domin ya baku sanyi. Toh irin wannan yanayin kafin a kwanta ana lullube da bargo domin a samu natsuwa da kwanciya hankali a samu barci mai dadi ta yanda za'a tashi aiki gobe a tafi cikin lokaci ba tare da an makara ba ko ba tare da an tafi daga baya ba.

Me nake yi don ƙara aiki? Abin da nake yi don ƙara aiki, farko ina samun wani sabon horo, in samu sabon wani ilimi da sabon fasaha da sabon ƙwarewa a kan aiki. Sannan ilimin da dama na riga na san shi tun da farko, nakan koyeshi domin in tabbatar da cewa na yi aiki cikin ɗa'a da kuma gaskiya da adalci da riƙon amana. Sannan ina yi aiki don in ƙara aiki, ina zuwa da wuri cikin lokaci domin in aiwatar da ayyukana a kan tsari. Haka kuma ina horas da mutanen da suke ƙasa da ni, in koya musu dabarar aiki. Kuma ina karɓar shawarwari daga abokan aikina. Haka ina karɓar umarni daga wurin shuwagabannin aikina kai tsaye saboda in tabbatar da cewa an yi aiki cikin bin doka da oda da kuma tsari, gaskiya, da riƙon amana da adalci kamar yadda ya kamata.

Me nake shirin yi a ƙarshen mako? Ayyukan da nake so in yi a ƙarshen mako suna da yawa. Farko dai, zan yi jagoranci a tsaftace gida domin tsaftace muhalli yana daga cikin ayyukan da ya kamata a ce magidanci ya yi. To, a matsayina na magidanci, wanda yake da mata da kuma yara, ƙarshen mako nakan jagoranci a share ɗakuna, a wanke toilet toilet, a tabbatar da cewa ko ina du wani ƙazanta wurin kwata, du wani abubuwa wa'inda ba a buƙatar ganinsu an kau da su. Na ɗaya ke. Na biyu kuma ina jagoranta a dafa abinci mai kyau, a je ayi cefane mai kyau, a zauna a guri ɗaya, ana ci, ana labari, ana ba da shawara a cikin iyali. Sannan ina so in yi amfani da damar domin wanke tufafina na unifoam da kuma sauran kayayyakin aikin gida. A zo a goge shi saboda yai kyau. Haka kuma akwai wanke wanke. Za'a wanke kwanuka, a wanke labulai, sannan a wanke bargo, a wanke zannuwan gado, dukan su a wanke komai, a tabbatar da cewa an yi tsabta domin a samu nishaɗi da kuma kwanciyar hankali a gida. Haka kuma ina amfani da damar domin in ziyarci ƴan'uwa da abokan arziki wa'inda kwana biyu ba a gansu ba. Saboda ziyarar ƴan'uwa yana taimakawa wurin kwanciyar hankali da kuma ganin cewa abun da ake so ya tabbata. Wannan dai a taƙaice su ne abubuwan da nake shirin yi a ƙarshen mako.

Me nake yi da ragowar abinci? Idan na riga abinci, akwai hanyoyi waɗanda nake bi domin in sarrafa shi. Hanya ta farko, ina sa wa mabukata waɗanda ba su samu abincin da suka ci ba, sai a ba su a matsayin kyauta ko kuma sadaka. Hanya ta biyu kuma ina shanya shi ta yanda za a yi mana amfani a gaba. Hanya ta uku kuma muna aika shi zuwa ga maƙota a rarraba domin su samu abin da suka ci. Hanya ta biyar kuma muna kai shi a gidajen marayu da kuma wuraren mabukata a rarraba masu domin su amfana. A takaice ragowar abinci dai ba abinci ba da za a zubar, ya kamata a ci yin amfani da shi ta hanyar da ya dace. Ta hanyar da ya dace za a sa hikima, ilimi a ciki domin a tabbatar da cewa ba a walaƙanta abinci ba kamar yadda a kasaba.

Yaushe nake fara aiki? Kullum ina fara aiki da misalin ƙarfe takwas na safe har zuwa ƙarfe biyar ko kuma shidda na yamma. Ina farawa da godiya ga Allah Subhanahu wa ta'ala wanda ya ara mana lokaci kuma ya ba mu iko, sannan daga nan sai mu je amfani da jadawalin abun da ya kamata a yi. Daga nan kuma sai a kama ayyuka ɗaya bayan ɗaya tun daga jadawali. Daga jadawali kuma sai a fara akan aikin safe. Idan an gama na safe sai na rana, daga nan sai na yamma daga na yamma kuma sai aiki na dare inda za a tashi a ci gaba da aiki kamar yadda ya kamat. Fara aiki ya kamata a ce an yi shi akan tsari, akan yadda aka saba da kuma aminci da adalci ba tare da cin amana ko kuma cutarwa ba.

Wane irin mai nake amfani da shi? To bana amfani da mai ɗaya. Ya danganta daga irin kalar abincin da zan ci. Idan shinkafa ne da wake, fara da yaji to ina amfani da man gyada ne. Idan kosai kokuma award zan toya shima ina amfani da award neh idan zan toya waina ina amfani da man gyada ne. Idan zan toya alkaki ko kuma zan toya fanke ko biredi shi ma ina amfani da man gyada ne. Amma idan zan yi miya ko kuma zan yi jollof rice ko kuma fried rice ina amfani da manja ne. A takaice ba manja kala ɗaya nake amfani da shi ba a wurin abinci. Akwai man-- mai da yawa da muke amfani da shi wurin sarrafa abinci domin ya bada ɗanɗano irin yadda ya kamata. Kasancewata mutum mai hawan jini bana cika mai sosai kuma bana cika sukari haka bana cika gishiri a cikin abinci.

Eh, ina amfani da ajiya a yanar gizo, abun da ya shafi cloud storage. Ina amfani da Google Drive da sauran kafa-- sauran, ah, na'urori da ake amfani da su domin ajiya. Ajiya a yanar gizo abu ne mai amfani ta yanzu lokacin da ka buƙaci shi, za ka ciro shi ka tura saƙonni ko ka ajire-- ko ka ajiye fayil-fayil naka. To amma kuma yana da kyau a kiyaye domin a san wace mahaja ya kamata a yi amfani da ita. Kasancewar ajiya a cikin yanar gizo idan ba a bi a hankali da natsuwa da kuma ilimi ba, yadda ya kamata za a yi samun damuwa. Wannan shine abun da nake yi domin ajiya a cikin yanar gizo.

Ina ƙetare ƙafafu lokacin zama? Eh, ina ƙetare ƙafafu lokacin zama amma ba kowane lokaci ba. Ya danganta daga irin yanayin da na samu kaina. Idan ina zaune a kan kujera ko a kan gado, ina ƙetare ƙafafu. Amma idan ina zaune a kan siminti ko a kan dakali ko a kan shimfiɗa ko tabarma, to bana ƙetare ƙafafu domin jini ya samu, ya zagaya ta inda ya kamata domin kasancewa tamu, tunda ni mai hawan jini wanda bana buƙatar wata matsala ta same ni. Ina kiyayewa sosai, so ƙetare ƙafafu abu ne mai kyau amma a yi shi a hankali cikin tsari ba tare da wata damuwa ba.

Me nake yi idan na kamu da mura? Lokacin dana kamu da mura, ina bin matakai na farko na kiyaye kaina daga duk wani abu wanda ya shafi harkar sanyi ko kuma abunda yake zai iya ƙara mura din. Zan kiyaye kaina da kwana a waje a cikin farin wata, zan kuma kiyaye kaina da wanka da ruwan sanyi. Idan kuma naga abin bayi ba, zanje asibiti domin likita ya dubani, in mashi ƙorafi a bani magunguna insha domin kiyaye gaba. Lokacin dana kamu da mura, ina bin aikin a hankali cikin natsuwa ba tare da, ba tare da wato ainihin ingiza kai mai tururuwa ba ko kuma ba tare da wata hayaniya ko kuma ba tare da gaggawa ba domin magance matsalar da nake fama da.

Yaya nake magana da abokan ciniki? Ina magana da abokan ciniki cikin natsuwa da fahimta ba tare da hayaniya ko kuma rigima ba. Lokacin da muka samu rashin fahimta, ina sauraren shi ya faɗi dalilansa in ji me yake faruwa. Idan ya gama, zan mashi bayani cikin natsuwa ta yanda za'ayi mu fahimci juna sannan mu daidaita. Idan kuma ciniki ne na faɗa mashi kuɗi, yanda yake ganin kuɗin ya yi yawa, to zan gaya mashi dalilin da yasa kuɗin ya yi yawa. Saboda kayan an ƙara farashi a kan man fetur ne ko kuma a kan abun da ya sha sufuri ko kuma haraji. So bana hayaniya kuma bana rigima da abokin ciniki. Kasancewa ta mutum wanda yake fama da hawan jini, ina buƙatar natsuwa da kuma kwanciyar hankali a kowane lokaci. So abokan ciniki ko sun ja ni da rigima ko sun taso da hayaniya, nakan saurare su cikin tsanaki, cikin fahimta, cikin annashawa domin in fahimtar da su abun da yake faruwa kuma za su fahimta da ganan sai mu daidaita. To haka nake yi da abokan cinikina idan wata matsala ta samu. Gaba ɗaya magana da abokan ciniki yakama ta a ce an yi ta a kan tsari da kuma fahimta.

Yaya wurin aikinmu yake? Wurin aikinmu yana da natsuwa, sannan wuri ne wanda ake yin aiki domin kiyaye haɗurra da kuma kare al'umma da dukiyoyinsu daga faɗawa cikin rikici da kuma hatsari. So wuri ne wanda yake da tsabta da tsari. Yana da ofis-ofis. Mako wani ofis akwai kayan aiki a ciki, akwai fayil-fayil. Sannan akwai kayayyaki na gyaran hanya. Akwai kayayyakin da ake ɗora a kan hanya kan abun da ya shafi taksi-taksi da bas-bas. Na motocinmu da kuma ambulance wanda suke ɗaukan marar lafiya ko kuma wanda ya ɗauki hatsari. Sannan akwai sashe na biyu, akwai sashe na ruwan sha. Sannan muna da fankoki a cikin ɗaki. Akwai fanka, akwai AC, akwai firinji wanda ake shan ruwa. Sannan kuma akwai talabijin wanda ake ganin labarai. Sannan kuma akwai takardu waɗanda ake ɗauka a tafida su gurin aiki. Sannan akwai gadon ɗaukan marar lafiya. Akwai katifa takuntar da marar lafiya. Akwai kayayyakin gaggawa da ake ba darwaa, kama daga magani, kama daga bandage, kama daga wato itace ko kuma ƙafafuwa, wanda ake ɗaura ƙafafuwa idan an samu karaya. Duk waɗannan akwai su a cikin ofis ɗinmu. Kuma ofis ɗin yana da daɗin aiki ba tare da wata matsala ba. Akwai kyakkyawan yanayi a cikin wannan ofis.

Ina tafiya kasuwanci? Eh, ina tafiya kasuwanci. Ina tafiya kasuwanci domin in sayi kayayyakin abinci, kayayyakin more rayuwa daga gari zuwa gari. Misali a jahar Kebbi inda nake aiki, ina tashi daga garin Birnin Kebbi in tafi garin Kargo domin in siyo abinci, abun ya shafi doya, dankali, mankani, albasa, taliya, shinkafa da sauran dangin abinci haka kuma ina tafiya kasuwanci in siyo sutura, ga abun ya shafi wando, riga, takalmi, hula da sauran abubuwan more rayuwa. Haka kuma na kan sayo keke, babur, mota ko kuma in ce mashin, wayar salula, sola, gaskuka da sauran kayayyakin da ɗan adam yake amfani da su.